Yadda yara suke wasa a can da, da kuma yanzu, akwai banbanci sosai. Domin a da, ana da ƙarancin na'urori ko wasu abubuwan wasa wanda yara za su yi wasa. Mafi yawan yara a can da suna wasa ne a waje, ba a cikin gidansu ba. Ma'ana suna barin gida ne musamman da daddare ko kuma da safe. Amma ba da tsakiyar rana ba, domin iyayensu suna riƙe su ne a tsakiyar rana. Idan suka fita da safe, suna zuwa ne inda wuri yake da sanyi da danshi. Wasu yaran sukan yi wasa wanda ake ce ma "yar gala gala", wasu kuma sukan yi wasa wanda ake ce ma "Efa Efa", wanda wasa ne mai sauƙi kuma mai raha ba tare da cutarwa ba. Suna yin shi ne a gaban idon mutane ba a ɓoye ba, wanda kowa yana jin su kuma yana gani domin tabbatar da lafiyarsu da kiyayewa. Sannan wasanni kuma da suke da ake yi da daddare sun haɗa da dandali, raye-raye, waƙe-waƙe, tsokana da dai sauransu. Sannan a zamanin yanzu, mafiya yawan wasan da yara ke yi shine da safe ko da rana. Ba su fiye fita da daddare ba saboda yanayin da ake ciki, na yanayin al'umma ta canja da kuma tsaro. Yara na buƙatar tsaro fiye da tunani saboda akwai mugayen mutane, akwai kuma na kirki. Amma basu wannan tsaron shine mafi muhimmanci koyaushe shi ya sa yara ba su wasa da daddare yanzu kamar wasan dandali ko kuma zuwa siyayya. Daga nan a yi wasanni, babu wannan. Sai dai wasa kamar su dara, tsalle, langa ko kuma wasan robali wanda ake kira da kyauro. Shi ne mafiya yawan wasan da yara suke yi ko kuma waƙoƙin zamani a zauna kai kai wannan waƙa ni kuma zan yi wannan. A ci wannan gyara a yi dariya ko kuma wanda ya ta shi ta fi daɗi, a yi mashi kyauta ana raha. Shi ne mafiya yawan wasan da yara ke yi. Sannan kuma akwai wasanni na zamani kamar amfani da waya ko tab domin buga gem ta ƙwallo ko kuma wani abu makamancin haka. Mafiya yawan wasan da yara ke yi a yanzu bai wuce kallon TV ba, musamman cartoon ko kuma Tom and Jerry. Domin yana ba su nishaɗi, yana ba su dariya, yana ba su duk wani abun da suke buƙata a wannan lokacin. Da dare kuma yawanci a da an ce mangarba tayi, ana adana yara. Ana sa su a cikin ɗaki su ci abinci, su yi wanka, su kwanta, su yi bacci ba tare da fita wasa kamar da ba, wato wasan dandali. Wannan shine taƙaitaccen bayani a game da wasa na da, da kuma na yanzu.